Ku gaya mana game da al'adun bikin aure a yankinku. Yanda ake al'adan bikin aure a yankin mu na Arewacin Najeriya shine da farko idan mutum ya ga yarinya yana so, to sai ya je ya gabatar da kan shi a wajen ta sannan ita ta gabatar da shi a wajen iyayen ta. Sai yakai kudin gaisuwa wanda yake kimanin naira dubu talatin koh arbain sannan yazo yakawo kayan sa rana koh kuma yabada kudin sa rana sai asaka rana a yanke masa sadaki ya biya a sara ranan ɗaura aure a ɗaura aure a ranan da aka sara ranan ɗaura aure ne.

Lokacin alkawari da jinkirin taro me kuke gani game da wannan al'ada? Gaskiya wannan al'ada ce wacce take kawo matsala a cikin al'amura, saboda mutane yanzu sun ma riga sun saba son dauke shi al'ada idan akace za'a yi taro ƙarfe tara, to baza suzo bama sai ƙarfe tara da rabi sannan su fara halartar wannan wanda kuma gaskiya ya saba maka'ida.

Ku gaya mana game da mutanen da kuka gama wani aiki da su. Akwai wani abokina Munir wanda muke aiki da shi da muna aikin Interlock. Ya iya aiki sosai da kabaya sai Allah ya taimake shi ya samu wani aiki na gwamnati da inda muka ƙara yin aikin nan da shi mun gama ke nan nayi kewassa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne gaskiya da rikon amana. Wannan abu na da muhimmanci sosai ta yanda idan abokinka ka ga yana cikin matsala, ka tsaya ka ji kai ma kaman kai ne ka ke cikin wannan matsala. Haka in yana farin ciki, ka tsaya kaima ka ji kaima kaman kai ne ka ke cikin wannan farin ciki. Ba kwa majuna hassada, kowa na son cigaban kowa.

Idan za ku iya canza abu ɗaya a duniya me za ku canza me yasa? Gaskiya idan za mu iya canza abu ɗaya a duniya shine gaskiya, wani muhimmanci shine shugabannin mu na Najeriya. Zan canzasu na kawo shugabanni masu kirki masu adalci ma al'ummarsu masu cigaba da al'ummarsu.

Gidajen motsa jiki da su ke ƙaruwa me kuke gani game da wannan sabuwar al'ada? Wannan wata sabuwar al'ada ce wacce zamani ya kawo ta ta yadda yanzu abubuwan motsa jiki a cikin gidan ka ma za ka iya ka haɗa komai, ka haɗa motan gudu, ka haɗa keken hawa duka ka haɗa ƙarafuna na ɗagawa domin ƙara samun ƙarfi a jiki wanda da wannan abubuwan in za k yia gudu sai ka bi ta babban fili yanzu a cikin ɗaki ma za ka iya kai gudun kilomita biyar ba tare da ka fita ba.

Ku gaya mana yadda mutane suke taruwa idan anyi rasuwa? Yadda mutane suke taruwa idan anyi rasuwa, da farko dai in aka yi rasuwa, rasuwa baya ɓoye wa saboda za ka ji wa'innen iyalan wani mamacin nan suna ihu, suna kuka, suna kururuwa, to daga nan sai maƙwabta su ji, balatta na kuma yanzu ma da akwai wayar salula sai a fara kira fa wane ya rasu, to daga nan sai a fara taruwa don a yi ma wannan gawa janaza.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? App ɗin da nake amfani da shi don saƙonni guda biyu ne. Ta farko ita ce app ɗin WhatsApp, wacce nakan iya tura saƙo na rubutu da kuma na magana, sannan kuma da kuma na hoto ko na bidiyo. Sannan ta biyu kuma itace app din yin sms watakan wanda na kan iya tura sakon rubutu ne kawai da wannan shi.

Wane irin tsintsiya kale amfani da shi Gaskiya ne dai kam a yanzu da yake ɗakina kafet ne. Na fi yin amfani da tsintsiyan kwakwa ta yadda duk wani datti da wani ƙasaƙasa da yake riƙe cikin kafet. Wannan tsintsiyan kwakwa na iya fidda fidda shi nan take ba tare da na sha wahalan shara ba.

Kana kallon inuwan ka? Eh, ina kallon inuwa na gaskiya. Musamman ma in ina tafiya a cikin rana, in naga inuwa a gabana, nakan ta kalle shi naga yadda yake yi, naga irin salon tafiyan danake nuni da nake yi nema ta inuwa na. Nakan kalla inuwa na gaskiya.

Kula da mata masu juna a unguwarka yaya yake gudana yadda yake kula da mata masu juna biyu a unguwarmu shine akwai asibiti wadda gwamnati ta buɗe wa takon primary health care wadda ake kula da mata masu juna biyu ta yadda za su dinga zuwa ana duba su duk bayan wata daya ko kuma bayan sati shida ana awo ana ganin yanayin lafiyarsu da kuma lafiyar abin da ke cikin cikinsu.

Aikin da kuka sani ya sauya a cikin shekaru? Eh gaskiya akwai ayyukan da muka sani ya sauya cikin shekaru kaman misalin aikin ruwa na plumbing work Da abubuwan da ake yi yawancinsu da fayab ɗin ƙarfe ne amma yanzu ya dawo na roba ta yadda kayan aikin ma ya canza su ma mutanen da suke aikin su ma suka canza yanzu.

Ku bayyana rawar da iyali suke takawa wajen kula da lafiya. Iyali na taka rawa sosai wajen kula da lafiya ta yadda dama al'amuran tun daga kan abincin da za a ci akan yi ƙoƙari a kawo abinci mai inganta, jiki mai lafiya, a dafa shi cikin tsafta ta yadda ma ƙwayoyin cuta ba za su dinga shiga ba sai an tabbatar komai ya dahu yanda ake so ba za a ci ɗanyan abinci ba.

Wacce rawa rafi tafki ko rijiya suke takawa a rayuwar ku. Gaskiya akwai wani rafi wanda ake kiransa da rafan Danbushewa. Wannan rafi da yake unguwar Rimi Kaduna, Najeriya Kaduna wacce tana tak a Millennium City tana taka rawar gani sosai ta yadda ake kamu kifi a ciki, ake ciro yashin yin gini a ciki kuma ake samun hawa kwale kwale a tsallaka don zuwa wani gari a cikinsa ko ince wani unguwa.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abinci na da mutane musamman ma abokaina, wayanda in aka saka min abinci nakan ɗauko kwanon abincin ne ɗan gurungun na fito da shi wajen inda abokaina suke don mu zauna mu ci tare. Su ma wasu daga cikin abokan nawa su ɗauko na gidansu su kawo mu haɗu gaba ɗaya mu zauna mu ci tare.

Ku faɗa gogewar ku game da rawa a biki ko shagali. Gaskiya wannan abu ne mai ƙayatarwa. In aka zo biki ko shagali gaskiya ina cikin gaba-gaba wajen masu rawa don na iya rawa sosai kama ga rawan wakan Hausa, ga rawan kuma irin ta hiphop na turanci duka na iya shi.

Kiran masu talla daga mai ruwa zuwa mai lemu ko ku kwaikwai kiran da kuka saba ji. Gaskiya akwai wani mai lemu wanda yake yin tallan lemunsa ta inda muka saba jin sa in yana tallan lemun sai ka ji yana cewa zaki asai lemu akwai zaki zaki har muka san da raɗa masa suna da suna zaki.

Ku faɗa mana game da ƴaƴan itacen da ake cewa suna da amfani a jiki. Gaskiya wannan kan akwai matuƙar mahimmanci. Akwai misali ƴaƴan mangwaro wanda aka ce suna da amfani a jiki sosai ta yanda suna maganin basir. Akwai ƴaƴan fasa dabur wanda aka ce shi ma yana da amfani sosai wajen gyara fatan jiki da dai sauransu.

Wane bikin shekara kuka fi so yaya ake yin sa? Bikin shekarar da muka fi so shine bikin sabuwar shekara na kalandar bature gregorian kalanda na new year kenan wanda karshen Disamba yake ƙarewa 31st za a shiga Janairu 1 ga watan Janairu. Wannan biki na kayatarwa sosai a yankin mu ta yanda mutane maza da mata manya da yara kabilu daban daban ake zuwa a taru a gidan gwamna da daddare ayi biki ayi sharholiya amore.

Kana son abinci mai yaji? Eh ina son abinci mai yaji. Don gaskiya yana ƙara ma abinci ɗanɗano sosai. Ta yadda in ka saka ma abinci yaji za ka ji ɗanɗanon yayi daɗi. Diddade yajin yana taɓa ma mutum ciki yana ɓata ciki amma akwai daɗi. Akwai abincin da idan ba yaji ma ni ban iya cin shi gaskiya.

Yaya kuke tsara kayan gida don kada su rikice? Eh, yadda muke tsara kayan gida don kada su rikice, misalin takalma akwai durowan da muke ajiye takalma kaɗai. Sannan kuma akwai kayan sakawa tufafi ta yadda wajen da muke kwandon da muke ajie masu datti daban a ƙofar ɗaki. Sannan kuma sai tsaftatattuwa inda muka goge su muka wanke muna saka su a cikin jaka mai zip mu kulle.

Ku gaida gida, a gaida su duka, ku faɗa game da al'adar aika gaisuwa. Wannan wata al'adace mai kyau wacce a kafi yinta a kasar hausa ta arewa cin Nigeriata yadda ake sada zumunta. Misali, idan wani ya gamu da wani ƙanin abokinsa sai ya ce mashi, ya gaishe mashi da wane ko kuma ya gaishe mashi da mamansu ko kuma ya gaishe musu da mutanen gidan baki daya sai gaisuwan ya isa. Wanyan hanya ce ta sada zumunci a ƙasar Hausa.

Ku bayyana ɗakin da kuke ciki yanzu. Ɗakin da muke ciki yanzu shine akwai katifa, akwai fanka, akwai teburin dining na cin abinci ta yadda muke cin abinci a wajen sannan kuma akwai kujera na zama na fira. Haka ɗakin yake.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yadda nake ajiye kuɗi shine hanyoyi guda biyu. Idan kuɗin ne nake da shi wa takan takardun kuɗin nakan ajiye shine a ɗakina. Amma idan kuma kuɗi ne nake da shi a asusun ajiya ta bankina, shi kuma wannan shi ma nakan ajiye shine a cikin wani banki na wanda ban cika amfani da shi yau da kullum ba tunda ina da asusun banki guda biyu ne.

Ku gaya mana game da wasan da kuke yi tun ƙuruciya. Wasan da muke yi tun ƙuruciya har zuwa yanzu gaskiya shi ne wasan buga ƙwallo wanda mun taso muna yin shi tun muna yarinta har yanzu da muka girma. Shi ne babban wasan da muke yi ko muke jin daɗin yin sa da nishaɗi.

Idan an ba ku mako guda kyauta don yawo garinku ko ƙasarku, ina za ku je, me za ku yi? Gaskiya idan aka ba ni wannan dama, akwai garuruwan da zan je guda biyu. Na farko ina so in je Lagos domin na je na ga inda garin Lagos take da hada-hadan kasuwanci da kuma sannan na je na ga babbar ruwan nan na teku Lagos wanda yake akwai beach a wajen ta yanda ake zuwa ayi wasanni, a shiga ruwa kuma a shiga jirgin ruwa shima ɗin.

Kana sanya safa kullum? A'a, bana sanya safa kullum. Nakan sanya safa mafi yawanci a lokacin sanyi ne lokacin bazara da hunturu saboda bushewan fatar jiki na ƙafa. Sannan kuma in na saka safa to wataƙila saidai in zanje filin ƙwallo ne idan a yanayi bana sanyi bane kuma.

Ku gaya mana yadda kuke koya ma tsofaffi amfani da waya. Ta yadda muke koya ma tsofaffi amfani da waya shine za mu nuna musu da alamomi ne wanda yake kan wayan. Misalin waya wanda yake da madannai shine wanda ya fi sauƙi ta yadda za ka nuna ma tsoho wani alama ka ce idan an kira shi ya danne wannan kalan kore ɗin shine zai ɗauka. In kuma zai kunna torchlight ya danne wannan rawan botan ɗin wanda yake zagaye shi ne zai kunna torchlight don ya haske ya ga abu.

Kana kwana a ciki? Eh ina kwana a ciki, ina kwana a ciki tunda kusan kowa ma yana ciki ne. Dole kuma kowa ma ya kwana a ciki saboda ba'a isa a samu bambanci ace kowa na ciki kai kana waje. A'a ina kwana a ciki.

Karin maganganun da kuka ji daga bakin kaka ko tsofaffin gidanku ku faɗa waɗan da waɗanda ba a manta wa. A cikin karin maganganun da muka ziga bakin tsofaffi a gidanmu su ne, su ce girma ya faɗi, raƙumi ya sha ruwan kasko. Wannan yana nufin wane ne in suka ga wani babban yaya ya ma yaro wa yau ya karɓa mashi abu ko abinci.

Masa ko waina faɗa yadda ake yin ta da abin da ake ci da ita. Masa ita ce dai wacce ake yi sarrafa ta akwai ta shinkafa akwai ta masara amma dai an fi son ta shinkafan saboda ta fi daɗi. A kan jiƙa shinkafan ne a ruwa ya kwana sannan gari ya waye a tace a wanke shi sai a kai a niƙa injin niƙa a markaɗa sai a saka masa tattasai da albasa a cikinsa sannan sai a zo a sami kasko tuya a saka masa man gyaɗa a dinga zubawa a toya shi sannan sai a zo a sami miyan shi miyan ganye a haɗa da shi ake cin wannan waina ɗin.

Ku gaya mana game da karin maganan da kuke yawan faɗa. Karin maganan da nake yawan faɗa shine, he muce girma ya faɗi, ragumi ya sha ruwan kasko. Wannan karin magana mukan yawan faɗin ta ne a lokacin barkwanci, saboda idan ka ga wani babba ya ma wani abu to sai ka faɗe shi saboda bata cika ba ma mutane haushi ba. Karin maganar akwai barkwanci a ciki da dariya.

Ku gaya mana game da lokacin da kuka ƙaura zuwa wani gida. Lokacin da muka ƙaura zuwa wani gida shine sanda muka tashi daga Ungwar Rimi muka koma Millennium City, garin da ake kira Kaduna kenan yanzu. Inda muka koma, sanda yadda sanda muka tashi za mu kwashe kayan mu ba gada ta cikin ruwa kwale kwale muka tura muka ɗauka kayan mu muka tsallaka rafi da shi muka koma wani gidan wannan gidan da yake Kaduna mai ɗaki guda uku.

Ku faɗa mana yadda abota take sauyawa da shekaru. Gaskiya kam abota suna sauyawa da shekaru saboda a lokacin da kuke tare da wani abokinka sai kwatsam ka kai sai ka samu aiki a wani gari sai ka koma sai wannan garin nan to ka ga ya an canza ke nan za ka je ka samu wasu sababban abokai a can wajen nan saboda ana tafiya kowa na ci gaba a rayuwarsa kuma kowa yana tafiya inda neman kuɗinsa yake ne.

Abin da kukayi fama akansa sosai menene sakamakonsa? Gaskiya abin da nayi fama akansa sosai kuma da sakamakonsa shine makarantar jami'a da na shiga. Nayi fama a ciki sosai, nayi ƙoƙari, nasha wahala amma kam yanzu na gode ma Allah saboda na samu, na gama na kuma fita da sakamako mai kyau yanzu.

Nawa bokiti kuke da su a gida? Muna da butiki a gida kamar guda shida ne, ta yadda guda uku muna ajiye ruwa a cikinsu. Guda ɗaya muna yin wanki da shi kuma muna yin wanka da shi. Guda ɗaya mu kan yi wanke wanke ne da shi wannan.

Kana shan madara? Eh ina shan madara, ina shan madara tun daga na shanu, ina shan na raƙumi, ina shan kuma ma wanda aka sarrafa shi aka haɗa shi aka ƙara mashi suga da kuma wanda aka saka mashi wani sinadarai na zamani duka ina shan su gaskiya sosai don suna da amfani a jiki madara sosai ba kaɗan ba.

Ku gaya mana game da aikin da kuke so kuyi tun ƙuruciya. Gaskiya aikin da nake so nayi tun ƙuruciya shine aikin tuƙa jirgin sama. Na so wannan aiki sosai, to amma kuma, hei na zo ban samu daman yinsa ba. Sai nazo kuma na chanza wani akalan sana'a ta.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa sosai ma, saboda in zan fita ma in na ga hadari shima ina riƙe lema saboda kada ruwa ya jiƙani. Don ban san ruwan sama ya jiƙa ni saboda yana saka ni zazzaɓi, ya sa ni mura, shi ya sa nake riƙe lema. Ina riƙe lema lokacin ruwa sosai.

Sautin ruwan sama, kwankwasa ƙofa da tafiya yaya Hausa take kwaikwayonsu cikin kalmomi? Ruwan sama sai ka ji an ce sha aaaaa. Kwankwasa ƙofa kuma kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan. Tafiya shi kuma ɗe tap tap tap.

Me za ku yi idan gobe kuka farka a wata ƙasa? Abin da zan fara duba a wannan ƙasa shine na fara gani ina masallaci yake. Bayan na ga inda masallaci yake sannan sai kuma in fara duba inda bayi yake da inda ake samun ruwan wanka da kuma kasuwa, abin da na ke yi fari yake.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi don kiyaye lafiya, na farko shi ne abincin da nake ci, saboda yawancin abudan daga abubuwan da muke ci muke sha anan wajen ake fara samun matsala ta shiga ƙwayar cuta jiki. Sannan na biyu kuma ina kokari in samu barci mai kyau ta yadda zan dinga samun natsuwa a cikin ƙwaƙwalwa na.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota. Na fara koyon tuƙin moto tin ina ɗan shekara sha shida, amma ban fara hawa mota sosai ba sai da na kai shekara sha tara a lokacin da na gama makarantar Secondary School ta Senior a lokacinnan ina shekara sha tara a lokacin na ƙware da tuƙa mota saboda in na dawo ni nake kai yaran gidan mu makaranta ma.

Mutumin kirki wani irin mutum ne a ganin ku? Waɗanne halaye ne suke bayyana shi? Mutumin kirki mutum ne dai wanda zaka gan shi yana da gaskiya, da riƙon amana da ƙoƙarin cika alƙawari. In ya faɗa abu baya saɓawa, in ya ce yana son ka zaba baya wuce wannan abun.

Ku bamu labarin amfani da lambobin banki a waya ba tare da intanet ba. Wannan de shi ne wanda ake amfani da shi ta yadda ba se mutun yana da data a wayassa ba ze yi amfani da abin da ake kira in bracket USSD Code ta yadda ze iya tura kuɗi ta haka ba tare da se yana da data ko application in da zaitura kuɗin ba.

Danwake ku bamu labarin wannan abincin da yadda ake yin sa. Danwake wani abinci ne dai na gargajiya wanda ya samu asali a arewacin Najeriya ta yadda ake yin sa da garin alabo da rogo a niƙa shi sai a zo a kwaɓa a saka kuka da ruwan kanwa sai a saka ruwa a wuta ya tafasa sai a fara jefawa. Nan da nan sai ya tausayi ya nuna yana tasowa ya nuna shi kenan sai a samu a kwashe a zuba mai da yaji a ci shi kenan.

Menene wuri mafi kyau da idanunku suka taɓa gani? Wuri mafi kyau da idanun mu suka taɓa gani shine na farko central mosque Abuja Nigeria, babban masallacin Nigeria wanda yake babban birnin tarayya Abuja. Wannan waje da na je ya yi min kyau sosai, wajen ya ƙayatar da idanuwana. Ya saka ni nishaɗi a kallon wannan wajen.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, na kusan taɓa yi amma dai ba na yi gaskiya ban yi. Saboda na kan yi karatu ne da safe zuwa gari yawayi kamar daga misalin karfe shida har zuwa karfe tara na safe. Na gama karatu na na rana gaskiya.

Yaya kuke tsara kashe kuɗin ku? Yadda muke tsara kashe kuɗi shine mukanyi lissafin abunda muke da shi ne a hannunmu sannan sai mu lissafashi mu kasaftashi yayin da zai kai mana tsawan wata guda sai muyi ƙoƙari mu saya duk kayayyakin abin da muke sani muna da buƙata a tsawan wannan wata gudannan yanda muke yi ke nan.

Wane aiki ne ya fi muku wuya? Gaskiya ni dai yanzu aikin da yafi min wuya shine yanzu a dauko ni ace za'a daurani a kan confuta inyi tafin din wani aiki. Wannan aikin da na yi shi amma gaskiya yanzu yana ba ni wuya sosai a ce in yi rubutu, rubuce-rubuce a kan kwamfuta. Gaskiya wannan aiki na ba ni wahala.

Matasan da su ka, da su ke tafiya birane ko ƙasashen waje don neman aikin yi, me kuke, me kuke gani game da wannan? Abun da muke gani game da wannan shine misali a ƙasan mu Nijeriya al'amuran rayuwa sun yi wahala. Shi ne yakaiga mutane suna son su je ko su fito birni inda ga karkara su ke ko kuma inda ga birni su ke su fita ƙasashen waje domin neman abin yi don samun abin da za su ci, su biya sauran bukatocin su na yau da kullum.

Yaya kuke zaɓen kayan lambu, 'ya'yan itace ko nama mai kyau a kasuwa? Yadda muke zaɓan kayan lambu in mun je kasuwa shine in ganye ne mukan fara duba wanne ne mai kyau wanda tsutsa bai taɓa shi ba. In kuma tumatur ne mukan duba mu ga wanne ne wanda bai fara yaushe ba. Idan kuma kayan itace ne nanma haka mukan fara duba wanda bai ruɓe ba amma kuma ya nuna. Shi kuma nama in muka je zamu nuna cewan bamu samma a saka mana kashi a ciki muna son jan nama ne zallan tsoka muke so a bamu.

Wace rawa kuɗin da ake turawa daga birni ko ƙasashen waje suke takawa a gidajenku? Wannan kuɗi gaskiya suna da muhimmanci sosai saboda zaka ga in mutum ya samu dama ya fita zuwa ƙasar waje nema yin yin aiki zaka ga yana turo kuɗi idan da basu da gida sai a nema gida a siya musu da wannan ƙudi sannan kuma al'amuran rayuwa na yau da kullum yana sauƙaƙa sosai ana samun sauƙi a wannan gida sakamakon wannan da ya fita ya je ƙasan waje yin aiki ɗin.

Yaya kuke tafiyar da data na wayar ku daga farkon wata zuwa ƙarshensa? Yadda muke tafiyar da, yadda nake tafiyarwa da nawa ni shine, na kan yi data na ne wadda duk sati sati a kan naira dubu ɗaya da ɗari biyar wanda a wata ɗaya sai ya ba da kimanin naira dubu, dubu dubu shida ke nan. In na yi shi sau huɗu a wata yakan isa na dubu shida. Haka nake tafiyar da nawa.

Ku bamu labarin man shafawa irin su rof a gidanku. Man shafawa wanda dai ake amfani da su dai kam a gidan mu suna da yawa. Akwai Vaseline sannan kuma akwai rof, akwai tiger wanda ake amfani da su domin su waɗannan suna amfani ne kamar magunguna, yadda suke kare mutum daga sanyi da kuma zafin wani ciwo idan ya ji.

Tsaftace magudanar ruwa kafin damuna ya yake gudana a unguwarku. Yadda tsaftace magudanar ruwa yake gudana a unguwar mu kafin zuwan damina don shirya ko don shirya ma zuwan damina shine, akan yi aikin gayya ne a yi shela. Ko wane gida su fito su gyara ƙofar gidansu ta yadda kowane gida, in ruwa ya fito daga wannan wajen na zai samu hanyar da zai wuce sannan da kuma sauran wurare ta inda mutanen unguwa kowa za a haɗu a share wannan hanyoyin magudanar ruwan nan.

Wane farashin da ne idan kuka faɗa ma matasan yau za su yi mamaki? Shine farashin gidaje. A da, baban mu yace gidan sa ya saye shi naira ɗari takwas ne. A kuɗin yanzu kuwa gidanmu ya kai kimanin Naira miliyan goma. Ta yadda duk wanda ya ji wannan labari zai ta yin mamaki. A da Babanmu ya ce ya sayi keken shi Naira ɗari biyu ne amma a yanzu kuwa duk wanda yake son ya sayi keke, sai ya tanadi Naira dubu ishirin sama da haka. Shi yasa wannan farashin abin mamaki ne sosai.

Wace shawara za ku ba baƙo da yake zuwa nan a karo na farko? Shawaran da duk zan ba wa wanda yake zuwa nan garin mu jahar Kaduna Nigeria karo na farko shine idan ya zo ya tabbatar yana da wajen mahallin da zai kwata sannan kuma yana da sana'an yi wanda ya iya ko kuma zai iya amfani da ƙarfinsa domin ya je ya ƙwadago ko da ko don samu yayi abin da zai ci.

Ku gaya mana game da babbar kasuwar da kuka taɓa zuwa. Babbar kasuwar da na taɓa zuwa ita ce Kasuwar Doka wacce take a kudancin Kaduna, Najeriya. Wannan kasuwa, kasuwa ce wadda ake siyar da dabbobi masara buhu-buhu gero kayan hatsi da dai sauran su kuma akwai ƙarhan kayan abinci a wannan kasuwa sosai irin su wake. Da dai sauran kayan lambu.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Na fi son miya mai zafi gaskiya. Gabaɗaya ma ni abinci nafi son mai ɗumi wanda bai yi sanyi ba saboda ya fi daɗin ci kuma sannan za ka dinga ci a natsa ko dan zafin ze saka ka dinga cin abincin a hankali kuma sannan kana jin ɗanɗanon abincin miya.

Ku faɗa mana yadda safiyarku take farawa a kullum. Safiyarmu yadda take farawa a kullum shine, misali ni kamanni in na tashi da safe, na ƙanfare, na yi alwala, na yi sallah, sannan na dawo na yi karatu, sannan sai na ɗan ƙara komawa bacci na ɗan dakiko ƙin mintoci sai na tashi na yi brush kuma na karya na ci abinci shikenan.

Yaya kake gaishe da gaishe wa mutane? Yadda nake gaishe wa mutane da kalmar Hausa yaren Hausa ita ce in na haɗu da shi da safe sai na ce ina kwana. Idan kuma da rana ne sai na ce ina yini. Idan kuma da yamma ne sai in ce wa mutum barka da yammaci. Yadda ake gaisuwa ke nan da harshen Hausa.

Ku gaya mana game da babban garin da kuka taɓa zuwa. Babban garin da muka taɓa zuwa wani dai wanda na taɓa zuwa shine Kogi State Lokoja. Wannan gari nayi yawo a cikin shi ta yadda abun heya bani mamakin yanayin girman garin. In na yi tafiya sai mutum ya yi tafiyar awa uku bai je inda yake so ya je ba a cikin wannan garin a cikin moto. Wannan gari gaskiya yana da girma Kogi Lokoja.

Ku bamu labarin rayuwan ƴan kasuwa a unguwarku. Ƴan kasuwa a unguwar mu gaskiya kam waƴanda suka, Allah ya taimakesu suke da jari suna rayuwan su cikin nutsuwa da rufin asiri, ta yanda za ka gansu za su fita kasuwansu su je su dawo. Kuma su dawo gida a kan lokaci a kan kari ba tare da sun barbgari ba. Ayyukansu suna kasuwanci ne a cikin garinsu.

Sannu da aiki wacce daraja wannan gaisuwan take da ita a ganin ku? Wannan dar tana da daraja sosai saboda ta samo asali ne tun baya. Tun fil azal ta yadda idan mutum na aiki he wasu baƙi suka zo su ka tadda shi yana wannan aiki sai su gaishe shi. Watakan ma'ana sannu da ƙoƙari da wannan jajircewa kake kake wannan aiki. Jinjina ne da ban girma ga wanda duk aka mashi wannan gaisuwa a lokacin da yake yin wannan aiki.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Nakan zuwa kasuwa na sayi abu in na tambayi farashin shi, na ji aka faɗa mun nakan nema a rage min saboda wani ɗan kasuwan yakan faɗa ne domin ya san cewan za a rage, za a nemi regi to sai ya faɗi kuɗi mai yawa. Don ba kowane ɗan kasuwa ke faɗan asalin kuɗi ba. Ba kowane ɗan kasuwa ke faɗan asalin kuɗin abu ba. Shi ya sa dole nake yin ciniki in naje kasuwa.

Komai nisan jifa ƙasa zai faɗo, ku bayyana mana wannan karin maganar da misali daga rayuwa. Wannan karin magana na cewa komai nisan jifa ƙasa zai faɗo, tana nufin ne watakan duk abinda mutum ya girba shi zai shuka, ko kuma tana nufin duk inda mutum ya je dai zai je ya dawo ya same ka a nan wajen da kake, ko da ko mutum ya cuce ka ne zai je ya dawo ya same ka.

Ku gaya mana game da yawo da yamma. Yawo da yamma abu ne mai daɗi saboda a lokacin nan yamma yayi rana ta yi ƙasa, ta yi sanyi kuma mutum ya dawo daga aiki to ya dawo gida ya yi wanka ya nutsu sai ya fita yawo zuwa da yamma. Wani yakan je wajen shaƙatawa ne, wani kuma yakan je wajen budurwansa, wani kuma yakan je cikin abokai ne ayi fira ayi raha saboda kowa ya dawo aiki a lokacin nan da yamma.

Yaya kuke zabar abinci ga yara? Yadda mike zabar abinci ga yara shine wani lokaci kawai za mu dafa musu abin da muka ga ya dace su ci ne. Saboda a lokacin mun san me ya dace suji tinda mun san yanda za mu daidaita musu abincin su kaya ga me gina jiki, ga kuma wanda ke sa ƙarfi kuma wanda jiki ke so. Sannan kuma wani lokaci za mu iya mu ba ma yaro dama mu ce ya zaɓa me yake so ya ci, sai yaro ya faɗa sai a dafa wannan abincin a gida.

Ku gaya mana game da ranar kasuwa. Ranar kasuwa dai misalin a inda nake ranar kasuwar mu ta unguwar Rimi da ke jahar Kaduna a yankin unguwar Kaduna ta Arewa da ke unguwar Rimi. Kasuwa muna cin ta ne ranar Lahadi. Wanda ake cin wannan kasuwa ake kawo kayayyaki iri iri, kayan sakawa, kayan abinci, kayan hatsi duka da komai da komai dai a cikin farashi masu sauƙi.

Ba da bashi tsakanin abokai da dangi wace ƙa'ida kuke da ita? Ba da bashi tsakanin abokai da dangi irin ƙa'idar da nake da ita shine in mutum ya tambaye ni bashi zan ba shi kuma ba zan tambaye shi ba amma in ya ba da kanshi, in bai bada ba gaba ko mutuwa zai yi ba zan ƙara ba shi ba.

Idan za ku iya ba wa kanku na yarinyarta shawara me za ku ce? Yarinyar da dai ta zama tana son mu ba ta shawara a kan karatu da neman kuɗi saboda suna da mahimmanci sosai a rayuwa, ta yadda za ta ci aikinta ta samu kuɗinta domin ta kare mutuncin kanta.

Ku gaya mana game da littafin da ya rage a cikin zuciyarku. Littafin da ya rage a cikin zuciya na shine Alqur'ani mai girma, wanda har yanzu yana nan kuma ba zai fita ba in sha Allahu har zuwa har ranan ƙiyama har a Aljannah nasara ba zai fita ba. Wannan littafin shine littafi mai tsarki.

Ku gaya mana game da wayanda suke zama a gidanku. Wayanda suke zama a gidan mu wato ƙan yan haya kenan. Mutane ne da suke haya a gidan mu wanda suke biyan kuɗin zaman su na haya duk shekara. Sannan in wata ya yi su biya kuɗin wuta, sannan kuma in ana buƙatan gyaran abin da za a yi don samun ruwa, rijiya, nan ma su biya.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Eh, shugaban a wajen aikin mu gaskiya mutum ne mai sauƙin kai, mai fahimta kuma mai ƙwazo a wajen aiki. Shi wannan shugaba a wajen aiki, shi kuma yaya ne a wajen mu. Ta yadda dukkanin al'amuran chi gaba yana ƙoƙari ya sanya mu domin mu fahimci wannan aikin hakkin da ƙaƙin.